Muna yin amfani da launin labule wanda yake baƙi saboda ya sa duhu yayi, ya sa ɗaki yayi duhu. Sanan wani lokacin kuma a gidanmu akwai waɗanda suke amfani da launin labule fari a ɗakunan su na gida. Waɗansu kuma suna amfani a gidanmu da launin labulaye koraye saboda sun fi son hakan. Akwai kuma waɗanda ba da kore suke amfani ba, suna amfani da launin labule shuɗi shuɗi. Sannan kuma wani wajen a gidanmu suna amfani da launin labule wanda yake ja saboda akwai masu jan launi. Waɗansu kuma a gidanmu suna amfani da launin labule wanda yake ruwan ƙasa saboda shine ra'ayin su. Gidanmu babban gida ne, akwai ɗakuna da yawa, akwai kalar labulaye da yawa amma mule kalar da muka fi amfani da shi shine baƙi.

A'a ni bana tauna goro, saboda ni a dabi'ata goro bai mana ba, bana sha'awar goro. Bana jin daɗin shi sannan kuma likitoci suna ta ƙorafi a kan cewa da goro da taba da illa suke yi ma mutum. Shi yasa ni bana tauna goro, bana cin goro. Amma kuma a gidanmu akwai waɗanda su suna cin goro suna tauna shi musamman ma waɗanda shekarun su ya ja suka tsufa suna tauna goro a wasu lokuta mabambanta. Masu talla suna kawo goro a cikin gida su kuma daga suna tarubbi suna siyan goro suna tattauna shi. Su suna jin daɗin cin goro amma mu dai kam ba ma jin daɗin shi. Duk sun wani wanda yake matashi yaro za ku ga bai cika tauna goro ba. Amma wanda yake tsoho su sun fi son goro suna yawan tauna goro. Sun ɗauki goro kamar wata alewa wadda a rana idan ba su yi tauna ba basa jin daɗi.

Yadda nake ina kammala aiki a lokaci shine da farko dai don ware aikin da zanyi, sai in fara yin wannan aikin cikin tsari da natsuwa. Zan duba in ga aikin zan iya gama shi a wannan lokacin ko bazan iya gamawa ba. Sai in ba zaɓi lokaci wanda yafi mafi muhimmanci a gareni wanda na fi so. Musamman kamar daga safiya zuwa rana ƙarfe shabiyu na fi so in yi aiki a wannan lokacin. Sai in fara wannan aikin a wannan lokacin haka zan yi ƙoƙari in ga na iya bakin ƙoƙari na. Zan yi aikin ne kuma cikin hanzari da gaggawa da kuma taka tsantsan domin in ga na gama aikin nan a cikin lokaci. Idan kuma naga aikin ba zai gamu ba a cikin wannan lokacin to zan iya yinna sai in bar ragowar kuma sai gobe sai in ƙara sashi. Amma ni dai kwata-kwata ba na son yin aiki bayan sallah azahar. Daga nan har dare ba na son yin aiki ko zan yi aiki na fi so in yi daga safiya zuwa rana.

A'a, bana raba ayyuka zuwa ga wasu. Domin ni ma a lokuta da dama bukata aikin nake. Musamman ma yanzu da na gama karatu, na samu certificate, na karɓi sakamakona, na jarabawa, na karɓi sakamakona na ilimtawa ƙasa da bautar ƙasa. To haka tasa ba na raba ayyuka. Ni ma neman aikin nake so nake in samu aiki.

Shagon da na fi zuwa shine akwai shaguna biyu a unguwarmu. Na farko dai shagon aski ne. Ina yawan zuwa wannan shagon musamman ma daga safiya in na tashi, na wanke bakina, na karya, na ci abinci. Sannan na ɗan wanke jikina sai in tafi wannan shagon. In je muyi fira da abokanaina. Muka gama fira da abokanai na kila sai in dawo gida in yi kallo a wayata. Bayan na gama kallo sai in yi sallah azahar. Daga nan ba zan ƙara komawa wannan shagon ba sai kuma dare. Da daddare nakan je wannan shago in zauna muyi fira da abokanaina har dare lokacin kwanciya bacci sai in ɗauko wayata in dawo. Sannan kuma akwai shi kuma ɗaya shagon wanda ake siye da siyarwa shima ina yawan zuwa wannan shagon. Ina zuwa muyi fira da ma'abota wannan shagon magakaisa da su domin in ji tabakin su. Tattaunawa da su tana da muhimmanci.

Tifafin da na fi so, na fi son tufafi yadi wanda yake mara haske. A yanayin garin da muke gari ne mai jar ƙasa yana da saurin ɗaukar ƙura. Shi yasa ba na son yadi mai saurin ɗaukar ƙura. Na fi son yadi mara ɗaukar ƙura. Na kan ɗinka tufafi wanda yake ruwan ƙasa ƙasa ko kuma tufafi mai duhu. A wasu lokutan kuma ina ɗinka tufafi ina son farin tufafi amma kuma saboda wahalar wankin shi da saurin ɗaukar dattin shi da ƙura ba na jin daɗi a wannan garin. Amma tabbas farin tufafi ina son shi ina so in saka shi amma dai kam na fi son tufafi mara duhu mara haske saboda ya fi sauƙin ɗaukar dauɗa da kuma ƙura baya bayyana dauɗa da ƙura sau da yawa. Wasu kuma su sun fi son fari sun fi son farin tufafi a dangantarsu.

Lokacin da babu wutar lantarki, nakan yi amfani da wayata, in daddanna wayata. A wasu lokutan idan babu wutar lantarki, ina danna wayata da safe in yi catin, in dudduba saƙonnina da aka turo mun. Idan kuma ban yi haka ba, nakan yi kallo, in kalli fina-finai saboda ni ma'abocin son kallo ne. Nakan yi kallo a lokutan da bana danna wayata a sannan. Amman kuma akwai lokutan da nakan ƙi yin rubutu idan babu wutar lantarki, shi in haska fitila in yi rubutu ko kuma in yi wani abu mai amfani wanda nake so in yi a lokacin. Idan kuma na koma ƙauye mu kuma da ma can bama muda wutar lantarki, shi ya sa ma mun ma saba rayuwa babu ita. Dukkanin rayuwar mu muna yin ta ne ba tare da wutar lantarki ba saboda wutar ta lallace sannan kuma shuwagabanni ba su gyara ta ba. To hakan ta sa duk rayuwar mu mun sa ba da rayuwa ba da wutar lantarki ba.

Ina yin amfani da app da yawa domin saƙonni. Daga ciki dai app ɗin da na fi yin amfani da shi saboda saƙonni shine app ɗin Facebook. Ina yawan yin amfani da app ɗin Facebook domin saƙonni, amma hakan ta sama, har na ji ina so in rage yawan amfanin da nake da shi saboda yana gajiya wajen yin amfani da shi. Hakan ta sa naji ina so in rage. Bayan shi kuma ina amfani da app na WhatsApp saboda shi ma ina yawan yin amfani da shi wajen saƙonni, in tura saƙonni ko kuma a turo ma. Shi kuma yana da sauƙin amfani wajen yin amfani da shi domin karɓar saƙonni ko kuma tura su. Bayan shi kuma ina amfani da app na Instagram, shi ma ina tura saƙonni. Akwai abokanai da nake tura ma saƙonn a nan app ɗin. Sannan kuma ina amfani da app na Twitter, shi ma ina tura saƙonni da shi, amma shi ban fiya tura saƙonni da shi ba. Bayan shi kuma ina amfani da app na Hello Talk, shi kuma ina amfani da shi domin gaggaisawa da mutanen da ba a ƙasan nan suke rayuwa ba bayan ƙasanmu ɗaya ba. To ina amfani da app da yawa. Sai kuma ginshiki ina amfani da app na email domin tura saƙonni masu muhimmanci ko kuma karɓar su.

Eh ina son kallon faɗuwar rana. Akwai lokuta da dama da idan naga hotunan yanda rana take faɗuwa, hakan yana bani nishaɗi. In ji ina so in kalli faɗuwar rana. Faɗuwar rana abu ne wacce yake nuna kyakkyawan nature, nature ta dabi'a. A wasu yankunan musamman a ƙasashen Turawa ko Asia, faɗuwar rana idan ka gan ta zaga ta na da kyau. Amman mu a nan sakamakon yanayin gine-ginen mu, ba mu kuma da bakin teku. Shi ya sa ba mu ganin faɗuwar rana a cikin kyakkyawan yanayinta. Amma duk da haka muna ganin iya abin da muke iya gani na faɗuwar rana. Haƙiƙa, ni mutum ne wanda yake son nature. Ina so in ga faɗuwar rana. Faɗuwar rana yana bani nishaɗi, yana ƙayatar da ni sosai da sosai. Don haka a ko da yaushe ina so in ga faɗuwar rana yanda take faɗuwa. Yanayin yanda yanayi yake canzawa, da yanda gari yake ɗaukuwa ya fara yin duhu. Sannan kuma wani lokaci zagata yayi ja-jaja ko kuma yellow yellow a lokacin da tayi niyan faɗuwa ta ɗauki harama ta faɗuwa.

Abin da nake yi da yamma ni dai, da zarar an ce ƙarfe huɗu ta yi na yamma, zan ɗauki bokitina. In na ɗauki bokitina ko kuma in je maƙwabta in aro, in ɗauki bokiti sai in tafi tuƙa tuƙa sai in je in bugo ruwa, in ɗebo ruwa. Idan kuma na tarar da layi a gurin sai in bi layi sai in ɗebo ruwa. In na ɗebo ruwa sai in taho a hankali a hankali cikin natsuwa har in zo gida. Idan na zo gida sai in ajiye wannan ruwa, sai in samu tukunya sai in zuba wannan ruwa a cikin tukunya, in ɗinɗima wannan ruwa. Idan na gama ɗinɗima wannan ruwa sai in zuba wannan ruwan a bokiti sai in samu ruwan sanyi in sirka wannan ruwan sai in shiga banɗaki. Idan na je banɗaki sai in yi wanka. Idan na yi wanka sai in fito. In na fito sai in dawo ɗakin mu sai in shafa mai, man shafawa a jikina. In na gama shafa mai sai in canza kaya sai in ɗauki abinci, in fara ci ina ɗan daddan na wayata daga nan kuma har lokacin da zan gama ci. In na gama ci kuma sai in tafi makarantar mu ta yamma. Idan na je makarantar mu ta yamma sai in duba aji, babban aji, aji shida. Idan babu malami a ciki sai in shiga in yi masu karatu. Idan kuma da malami a ciki sai in fito in duba aji biyar. Idan aji biyar da ma-ba malami sai in shiga muyi karatu da su. In kuma da malami sai in fito in tafi aji huɗu. Aji huɗu ma in da malami sai in fito in tafi aji uku. Aji uku sai in yi masu karatu idan babu kowa a ajin su. Bayan mun gama karatu da aji uku daga nan sai in shiga aji biyu. Aji biyu su ma muyi karatu da su har lokacin da ƙarfe shida na yamma za ta yi a tashi daga makaranta. Idan aka tashi daga makaranta sai in jera abokanai na sai mu dawo gida. In mun ka dawo gida har lokacin da rana za ta faɗi yamma za ta yi.

A ni a ra'ayina bana son yin taro. Taro wani abu ne wanda yake takura ma. A duk lokacin da na shiga wata ƙungiya ko na ba ka dinga kiran taro sai in ji bana son haka. Bana ƙaunat taro, amma kuma taro ɗaya da na fi so shi ne taro na dangi wanda aka fara haɗawa. A wasu lokutan da muna yin taron dangi, muna yin shi ne duk ƙarshen shekara a wata na Disamba ko kuma wata na Janairu. Amma dai shekara biyu ke nan rabon da mu yi irin wannan taro. Amma akwai lokuta da dama da muke yin waɗannan tararka idan muka yi su ana haɗuwa da ƴan uwa da abokanan arziki ayi zumunci a gaggaisa. Za a yi zumunci a gaggaisa hakan yana ba da nishaɗi da daɗi. Akwai lokuta da dama da ina son taro amma na dangi.

Mu a nan, launin bangoginmu wani lokacin launi ne na ƙasa. Saboda gine-ginen mu mafi yawancinsu a inda na ke rayuwa, kaso hamsin, dukkanin gine-gine ne wanda suke tsofaffi na ƙasa. Shi ya sa launukansu suka kasance launukan ƙasa. Sai dai yan kaɗan daga cikin mutane wanda suke iya siyan siminti su filista, su filista bangunansu sai kaga ya koma launin siminti. Amman kuma akwai launukan gidajen da ba launin siminti ba ne, mu dai namu launin ƙasa ne.

Abincin da nake ci da safiya, ina cin abinci da farko dai ina shan koko. Koko wani nau'in abu ne, abin sha ne da ake yinsa da gero. Za a kai shi a markaɗashi. Idan an markaɗashi sai a dawo gida sai a ɗora ruwan zafi. Idan aka ɗora ruwan zafi ya tafasa sai a ɗauko shi a zuba shi a haɗa koko. Idan aka haɗa koko, sannan sai in zuba wannan kokon a kofi domin in riƙasha. Sai in samu ƙosai ko kuma awara in haɗa da wannan kokon in sha. Idan kuma ban samu hakan ba, direct kawai ina samun abinci kai tsaye in ci. Abincin shine shinkafa da wake ko kuma shinkafa da miya. Ina son in ci su a lokuta mabambanta. Hakan yana burge ni yana bani nishaɗi. Waɗannan suna ɗaya daga cikin abincika da nake ci da safe.

A'a, ba na yin aiki ba a lokaci. Ko wanne aiki ina yin shi ne a lokaci. Duk aikin da ban yi shi a lokaci ba, ba na yin shi. Ba na ƙara yin wannan aikin idan aiki ne wanda ba a lokaci ba. Amma in dai, in dai aiki ne to zan yi wannan aikin akan lokaci a cikin lokaci.

A da lokacin da ina yaro muna rage lema lokacin ruwa. Bana manta akwai wata baƙar lema wadda muke amfani da ita. A duk lokacin da ake ruwan sama sai mu ɗauke ta mita yau a cikinta domin mu kare kanmu daga jikewa ruwa. Amman dai bayan nan ba mu fi yin amfani da lema a cikin yanayi na ruwa ba.

Ina son fure wanda yake ruwan ƙasa sannan kuma ina son farin fure. Bayan farin fure kuma ina son fure wanda yake jaje-jaje. A cikinsu dai babu wanda na fi so sama da fure ja. Fure ja yana da matuƙar tasiri wajen kyawu. Mafi yawancin mutane sun fi san jan fure. Ni ma haka ina san jan fure.

Eh ina iya ɗaura ƙulli. A duk lokacin da na gan wani ƙulli ina ƙoƙari in iya ɗaura wannan ƙullin musamman ma idan na kaya ne. Ina ɗaura wannan ƙullin saboda kada wannan kayan da aka ɗebo su hargitse ko su watse. Amma kuma wasu mutanen za ka ga dauri yana basu wahala amma ni dai ina iya ɗaura ƙulli.